Baƙo, baƙo abin girmamawa ne. Muna tarbar baƙo da hannu bibiyu, da farin ciki muna tarban shi mu kawo mai ruwa, a kawo mai abinci, a kawo mai a ba shi masauki. Saboda an ce baƙon ka annabin ka. Abin girmamawa ne baƙo, duk wanda ya zo wajenka ya, ya girmama ka, ya daraja ka. Insha Allahu. Haka muna tarban baƙo da kyau, muhimmanci muna ba shi muhimmanci da kyau. Hmm.

Kwarai ko, ai an ce addu'a ko muke addu'a insha Allah, domin ku ne musulmi ne, eh musulmi ne ni cikakke insha Allah. Muna yin addu'a kullum, safe da rana da yamma da daddare. Allah ya yarda kullum muna yin addu'a. Allah. Mun yi addu'a, makamin mu ce, makamin mu ce addu'a. Sai da addu'a a rayuwa sai da addu'a. Insha Allah.